A gaskiya abin da ke ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine in ga abokanan aikina su ma sun sa kuzari wurin yin aikin kamar yadda ni ma na sa kuzari. Sa'annan kuma ya kasance muna taimakawa juna akan aikin da muke yi.

Eh ina zuwa kasuwa aƙalla sau uku a sati. Nakan je kasuwa musamman ranar sati, ranar Laraba, ranar Alhamis da kuma wasu kwanaki da kan kama. Wannan nakan je ne a duk lokacin da aka bukace ni in zo inyi wani aiki a cikin kasuwa ko kuma wani abu in ina buƙatar siyan wani abu.

A gaskiya nafison launin fari. Sa'annan kuma inason launin blue kenan mai alaman girgije. So waɗannan launi guda biyu ina sonsu matuƙa, sosai sosai.

A'a, ina siyan abubuwa da dama daga kasuwa. Nakan siya hatsi, nakan siya kayan miya, nakan siya, ah, tufafi da kuma takalma haka. Sa'an nan kuma nakan, siya wasu abubuwa dai da za a amfana da shi a gida.

Eh ina amfani da Sauro Net musamman wurin kiyaye kaina daga cizon sauro, sa'annan kuma iyalina ma suna amfani da shi. Don muyi la'akari da ko da ka yi amfani da maganin sauro baya aiki kamar amfani da shi Sauro Net.

Eh sosai sosai ina iya dafa abinci musamman shinkafa da wake sannan kuma nakan iya tuƙa tuwo nakan kuma iya nakan kuma iya, daka sakwara da dai makamancin su.

Eh abincin da na fi so ya haɗa da shinkafa da wake, sakwara, tuwon shinkafa da miyan wake, tuwon masara da miyan yauƙi, da dai wasu ire-iren abincin wanda ya haɗa da kamar kwai da indomi.

Eh, 'ya'yan itacen da na fi so sun haɗa da kankana, abarba, lemon, sa'annan kuma ina son inabi ina kuma son dabino ina kuma son gwanda.